Eh gaskiya bana zuwa wurare da wuri. Ina da matsalar rashin zuwa wurare da wuri. Ko ina ina zuwa lati amma ina son in gyara saboda ba dabi'a mai kyau ba ne. Amma ina kokarin gyarawa ne saboda latti babu mai kyau ba. Ko wajen aiki haka nake zuwa latti. Kuma ba wai da gangan bane kawai da jikina ne ya bi.

Eh gaskiya nakan cije farce amma kwana biyun nan na dan dena amma nakan yi lokuta zuwa lokuta hakan saboda ni abune wanda bai da kyau saboda in akwai datti a cikin farcen m--- farcen mutum hakanan mutum zai je ya cinye ya cije tare da datti.

Hatsarin da nake kammala aikin na a lokaci shine nakan fara da masu mahimmanci dai tukuna su nake fara yi kafin in je wa'inda basu da mahimmanci. Kuma nakan ba ka yana lokacin cewa wannan aikin zan ƙare ka a cikin wannan lokacin aka nake yi.

Ta, saboda yanayin wutan da muke tsamu ba ko da yaushe ake kawo wutan ba. Abun da ya sa ba lokacin tabbas muke hajewa a wajen caji ba. Duk sanda dai na ga akwai wuta, duk da sanda dai akwai wuta. Ma wayana yayi kasa, sai in sashi a caji haka nake yi.

Gaskiya abun nishaɗi da na fi so shine wannan, na fi son abubuwan kamar su yogurt da kaɗai akwai nutrient ɗin su na fi so. Gaskiya na fi son shugaban sauran drinks in su suka fi mun.

Eh Bluetooth abu ne mai muhimmanci, gaskiya kusan kullum nakan iya kunna Bluetooth idan mutum zai tura hotuna ko wakoki haka de ko zai connect da airpod dan ya ji abu aka yi.

Gaskiya ni a waje na dai, bikin ranar haihuwa ya zama kaman nornal day ne a waje na, kawai dai indai tau ko hutuna ma ba na dauka amma inda mutane suka gaisheni. Shikenan ba wai ina wani abu bane in ba haka ba.

Ai bude taga a wannan, a ɗaki yana da matukar muhimmanci saboda mutum ya samu iska ya shida, ya dinga fitowa. In ba haka ba, mutum bai za ji daɗin zama a ɗakin ba. Numfashin shi, abun zai dinga shafin numfashin shi, gara mutum ya dinga bude taga. Ni gaskiya ina so.

Ni gaskiya ban tsani ba. Tun da na taso dai na girma ban saba bacci da rana ba. Abinda yake sa nake bacci da rana idan na gaji ne sosai wanda bazan iya wasu ayyuka, wanda bacin na yi aiki mai ban wala sosai shine nake bacci rana. Amma hakannan bana baccin rana.